E ina yin hasashe lokacin bacci, domin samun nutsuwa da kuma tabbatar da ingancin abubuwan da suka gabata wa gareni tun daga safiya har zuwa lokacin da na zo kwanciya bacci. Hakan yana da matuƙar amfani sosai ga kowanne ɗan adam.

Eh ina buga rubutu da sauri domin samun sauƙi a cikin al'amuran da nake gabatarwa na yau da gobe. Saboda akwai yanayin da idan ka shiga, idan ba ka da, idan ba ka buga rubutu da sauri, al'amuranka ba za su yi tafiya yanda ya kamata ba yanda kake so.

Eh ina zuwa ina zuwa gidan fim saboda ɗeba lokaci da kuma sama wa ƙwaƙwalwa gurbin da ya kamata da samun natsuwa da kwanciyar hankali. Saboda kallon fim yana ɗebe kewa.

Eh nakan duba kalanda kullun sabida na san a wane rana ake kuma nasan meke tafe a gidan duniya shiyasa nake duba kalanda kullum musamman ma inada wani abunyi nasa rana.

A ko da yaushe abun da ya fi mahimmanci a rayuwata ina tsara shi ne a inda ya kamata. Ina saka shi ya zama abu na farko da zan fara gabatarwa a kowacce rana. Saboda haka tsara abubuwan da suka fi mahimmanci a rayuwar mu yana da matuƙar amfani.

Eh, ina karanta jarida domin sanin abubuwan da ke wakana a ciki da wajen ƙasa gabaki ɗaya. Domin duk wanda ya kasance yana karanta jarida yana, zai kasance yana samin saƙonni daban daban, wayanda suka shafe shi da wanda ba su shafe shi ba.

Abin da nake shirinyi a ƙarshen mako shine ina buƙatar hotu da kuma saka jadawalin abubuwan da suka kamata da kuma shigar da tsarikan abin da zai wakana in nafita daga cikin wannan makon, domin samun tafi da harkar kasuwanci na daidai.

Akoda yaushe ina shan ruwan ƴaƴan itace so domin samun lafiya da ingancin lafiyar jikina domin 'ya'yan itace suna sawa jiki karko da ƙarin kuzari da kuma samun ingantacciyar lafiya domin samun dama a rayuwa.

Adadin ƴan mamu a gidan mu saba'in da uku ne, saboda kakanmu ya hayayyafa, babanmu ma sai yayo. Gadan babanmu sai aka haife mu mu saba'in a gidanmu.

Bikin sallah ya fi daɗi saboda shine mutum zai sakata, ya wala, ya wataya. Mutum zai je duk inda yake so kuma yake buƙata ba tare da an hana shi ko an cangwame shi ba.

Ana yin magana da abokan ciniki ta cikin siffa da, da kamala, da kwanciyar hankali domin jawo abokanan cinikayyar ka su ringa sayan kayayyakin ka da abinda kake sayarwa.

Abin da yake sa ni dariya shine wato barkwanci. Barkwanci yana yawan sani dariya, shi yafi sauran sani dariya gaskiya. Babu abun, babu wani abu sama da ya fi sa ni dariya kamar barkwanci.

Eh, na kan rera waƙa lokacin wanka musamman idan ruwan zafi yana shiga jiki tattausa ina jin daɗi. Na kan rera waƙa daga farkon wanka har na i da wakka ta.

Eh, ina iya yin iyo musamman muna tare da abokan arziki da kuma ƴan uwa na azziki musamman kuma idan muka tafi ƙauye iyo da daɗi.

Ina amfani da Stay Young. Wannan ita ce sunar mai da nake amfani da shi Stay Young. Gaskiya mai ne mai kyau sosai, mafatar jiki yana sa laushi.

Nakan goge haƙo-haƙora na su biyu a rana, da safe da kuma dare kafin na kwanta. Yana da kyau in ka tashi da safe ka karya ka goge haƙorarka, duk wannan maganin bacci su.

Eh nakan kare wayata daga ƙwayar cuta sakamakon am bana son waya na ya shiga cikin wani hali da zai bani wahala gurin amfani da ita.

Eh nakan sanya tanatarwa don ayyuka musamman da sassafe haka dan ya tunatar dani na tashi na yi ayyuka a lokacin da ya kamata don kan na manta.

Dangantakata da, da abokan aikina yana da kyau. Matuƙar mahimmanci kuma yana da kyau sabida yana da kyau zaman lafiya da kuma haɗi, haɗa kai da juna a gun aiki.

Eh, ina son ɗaukar hotuna sosai sosai, saboda ma ni mawaƙiya ce kuma mawakiya mawaƙa suna ɗaukan hoto yana da mahimmanci sosai a tafiyar da rayuwarsu na.

Launin idanuna, suna nan kore-kore, fari-fari, da baƙi-baƙi daga ciki hakka launin ido na suke, kuma kamar alamun bacci bacci haka suke.

Irin jaka da nake kai ita ce jaka mai zurfi mai kuma faɗi da kuma wanda zefi da me kyau da kuma launi riƙewa.